Gaskiya na kasance babu alhaji ina amfani da internet sosai dan na kasance mai son zama a intanet. Ina son shiga intanet sosai, ina amfani da yanar gizo sosai na intanet. Ko da yaushe ina ƙarƙashin intanet in ba ina koya ba ana koya mun, in ba ina koyarwa ba ana koya mun kai. Saboda ina na kasance ma'abocin ilimi ina son in ga ina exposing kaina, ina ƙara bayanai alamar rayuwa ina wannan kuma gaskiya a yanda duk halinda muka tsinci kanmu. Wannan internet inda kake amfani da shi yana bada daman ka samu abubuwa da yawa, ka san abubuwa da yawa. Wa'inda ya kamata, wa'inda ka ke tunanin kaman ba ka sani ba. Kuma inda ya kamata a ce ya kamata a ce ka sani a matsayin ka na ɗan adam, a matsayin ka na ɗan ƙasa wanda yake son cigaban kan shi da kuma cigaban al'umma. Internet abune wanda yana sada zumunta cikin ƙanƙanin lokaci. Wanda ke London da wanda ke Najeriya duka ku zaku iya magana, zaku iyayin abubuwan ɗaya kamata acikin ƴan mintoci a cikin ƴan sakanni zaku turawa juna sako, za kuyi magana a video call kaman kuna kallon juna, kaman kuna tare da juna, kaman kuna ƙasa ɗaya, kaman kuna unguwa ɗaya. So shi internet yana da amfani sosai.